A duk ranar da zan anshi kuɗina na aiki da nayi ko za a biya ni bashi na kan ji farin ciki da an nishiwa sosai. Domin nima ina da uzuri na kuɗaɗe da zanyi ko na biyan nima bashi da nayi zanyi na kaya da na ansa na aiki a hudun wasu. Saboda haka ina matukar farinciki da ran da aka ce Zan anshi kuɗina na aiki.

Ƙwarai da gaske ina jin tsoron ƙwari, domin wani ƙwaron ba ka san irin gubar da yake dashi ba, ko kuma in ya cijeka me zai iya haifar ma, a cikin jikin ka. So dole ka ji tsoro, ga wanda ka sani da wanda ba ka san shi ba, indai ƙwaro ne, saboda ya, gudun illar da zai iya haifar ma a jikin ka.

Eh tabbas nakan sa, a tana tarwa na alam, a waya na domin gudanar da wani aiki mai mam-mai muhimmanci a gare ni. Ni yayin da nake da aiki zan sa dai-dai lokacin da nake so ya tana sadda ni, so da lokacin yayi, ko zanzu ya buga. So in na dauko zan duba in gaya me zan tuna domin in je in aiwatar da wannan aiki.

Gaskiya ba ni da jure barkono, ban san ma ko da a abinci ace yayi yaji sosai. Yakan iya hanani cin abincin saboda ban san yaji sosai da sosai yayi yawa a cikin abinci. Na fi son shi daidai gwargwado shi bai yi yawa ba kuma bai yi kaɗan ba.

Eh ina sanya agogo a hannu amma ba ko da yaushe ba. Yawanci sai na yi wanka na ɗan yi kwalliya. Zan fita kamar ɗaurin aure ko zan wani taro sannan na ke sa shi. Gaskiya ina amfani da shi ne ma'adadace don kwalliya ba don duba lokaci ba saboda wayoyin hannun sun ishe mu don duba lokaci.

Na fi so abu mai zaƙi akan mai gishiri ko biscuit ne ko burodi da sauran ababan ci. Na fi so mai sukari akan mai gishiri, ya fi burge ni, ya fi daɗin ci kuma na fi ma'amala da shi.

Eh ina kama aiki akan lokaci ta hanyar tsaya akan aikin da fuskantar sa sosai da tattare hankali na akan shi. Har saina tabbatar da na gama shi. A tsarin aikina bana yi, eh za manto ina kan yin aiki kuma na tashi na wane. Ina tattara hankali na a wuri guda domin in tabbatar da na kammala aikin da na tattara. Su haka nake bi nake kammala ayyukan da nake yi.

Eh ina yanke farce sau ɗaya a sati, inma ko kamar ranar Juma'a, in ban samuna yi Juma'a ba ranar Lahadi. Nakan sa mu me yanke farce yenke min in kuma ba sa muba na kan yi amfani da reza da kai na domin in yayan ke.

Eh, wani lokacin nakan ɗaga kaina i zuwa sama domin kallon taurari, hakan yana bani annashuwa da natsuwa da ƙara tabbatar da ikon Allah. Kaga taurari sun tsaya cak ba tare da wani abu ya riƙe su ba, kuma abun sha'awa su na motsawa.

Eh, na fi son malamin a da yake koyar da mu haleyan ɗan adam, psychology kenan a tertiary institution. Sannan wani lokacin da nake secondary kuma ina son malamin history da economic. Saboda malamin history yana koyar da mu abubuwan da suka kasantu, abaya wanda ba mu san da su ba. Har gasu yanzu kuma muna iya sanin, muna iya sanin yadda akayi rayuwa a baya da yadda suka kasance. Shi kuma malamin economics yana koyar da mu irin yadda harkar tattalin arziki take. So haka yana burge ni, yana matuƙar son haka.

Alhamdulillah, gaskiya ba na fikicin tufafi domin, ah, ina da tufafi, ah, daidai gurgadu daga, ah, native waya ma'ana namu na gargajiya zuwa English wears irin T-shirt da, ah, jeans da wando. Sannan kuma ina da ceremonial haka na bukukkuwa kuma ina da su da dan nama Alhamdulillah.

A'a, ba na kunna kyandir gaskiya saboda a duk muna da wadataccen haske. Muna da solar da muke amfani da shi wanda yake bamu haske da daddare saboda haka ba ma amfani da kyandir ko kaɗan. Muna da ababen da suke haska mana gida da globe globe na wuta.

Eh, ina son kallon fim ɗin documentary da kuma fim ɗin da aka gina shi akan real life story, wanda abin ya kasance a baya, so kuma aka zo aka gina shi akan fim. Ina kallo ina ganin kamar wancan lokacin ne da abin ya faru a zahiri, abin yana ƙayatar da ni.

Gaskiya na fi son zama a birni domin birni nan ne ake samun ababen more rayuwa. Wanda in kana ƙauye wani abin da kuɗinka ma ka same shi sai ya zaman maka aiki saboda ba su da shi a kusa ko kuma waɗanda za su iya siya ƙalilan na shi sa masu abubuwan ma ba za su kawo ba. Zama a birni yafi mun a ƙauye.

Eh sau biyu nake goge haƙora da safe in na tashi kafin na yi breakfast. Nakan goge sannan da daddare in na gama cin abincin dare kafin in kwanta. Shima ina goge sau biyu a rana kenan. Sai kuma wani lokacin ina je sallan shi, asuwaki ne nakan goga shima.

Mafi muhimmanci a cikin abokan taka shine a riƙe gaskiya da ruwan amana juna, sannan taimakawa juna yayin da aka shiga cikin wani al'amari rayuwa mai wahala sannan kuma taya murna yayin da abun farin ciki ya samu ɗayan ku. Wannan babu abin da ya kai su muhimmanci a cikin abokan taka.

Eh tabbas a ina rufe baki yayinda nake hamma. Da mana yara ba zaman ta ba, iyayenmu idan kai hamma ba ka saba. Hannu ba ka rufe dasa iya shiɗan yana mafitsari a baki. Ka yi hamma ba tare da ka rufe bakiba. So da kanan muka ɗau abin biye di Syria. Yayinda miya hamma, sai mun rufe baki.

Eh ina zuwa gidan fim amma gaskiya ba kallon fim ne yake kai ni ba. Yawanci in naje gidan fim, in zanje in kalla football match ne da yan real Madrid, sporter real Madrid ne. So yawanci in za su yi wasa na Champion ko La Liga, na kan je gidan kallon fim domin kalla a can.

Eh ina biyan kuɗi ta waya sosai. Kusan ma fi yawan biyan kuɗaɗe na yanzu na fi yin su ma ta waya domin na fi gamsuwa da ma in biya ta waya akan in biya cash. Domin biya ta waya formal transaction ne wanda ba ka buƙaci ka yi rikodin ko ka bi duk ran da ka buƙaci ka ga history za ka iya kawai shiga ka lalubo sakamakon idan biya za ka yi ta cash dole sai ka rubuta in wani agreement ne za ka rubuta ka shiga domin a bincike gaba ko kuma tabbacin cewa ka biya. Shi sa na fi yadda da biyan kuɗi ma ta waya akan cash hannu da hannu.

Eh, digiri yayin da zan yi hutu ba zan zo wurin gudanar da aiki na ba. Na kan sanar da wanda aikan suke a hannuna ko na sanar da ƙafokan aiki cewa ina da wani uzuri mai girma da zai hana ni zuwa wurin aiki gobe, so sannan in tafi hutun haka nake ɗaukar hutu.

Yadda nake shirin ayyukana, na je wajen aiki na kan biya tsarin First cam, first sav. Ma'ana duk wanda ya riga zuwa na kan fara sallama shi sannan a mabiya shi. Ban yarda da tsarin cewa da ka zo ko saboda wani girma ko saboda za ka ƙara kuɗi ba ka fara sallama shi. Wanda ya zo yana jiran ka tun farko tun wannan tsawon lokaci. Yaga wani ya zo a bayan sa aka sallame shi so, ki maka da macincinka zai raku a wajen shi. Sannan wani kuma ba lalle ya ƙara zuwa. Haka nake bin tsarin aiwatar da aikina.

Hanna kan cajin waya na yawanci da daddare bayan na gama ma'amala ta da waya ta in zan kwanta bacci sai na jona ta na kwanta. Ko da na tashi da safe kawai zan ga ta cika. Percentage ɗin ta cika kawai zan cire ta domin in ci gaba da al'amari na da ita.

Ina cin abinci da na saba ci wanda ko a gida na kan iya ci. Za a kawo wajen aiki ma na kan samu duk kalar abincin da nake da muradi akwai shi. Zan aika a so mun domin in ci. Sai dai ba na cin abincin da zai iya lalata mun ciki ko zai sa na kasala da sauransu.

Aikin gida kullum ina ɗan share share da tsaftace gidan da goge goge na ta yaran makaranta, tabbatar da kome an gyara shi, an goge shi, ya zamanto a tsari kafin na kai ganabar gidan na tafi gurin aiki Sina tabbatar da wannan abubuwa.

Eh ina da sha'awar koya kuma ina kwatanta koyon yaren Faransa. Ina da sha'awar koyon shi sosai da sosai sannan ina da sha'awar koyan yaren Arabic, dadda ina dangon kwatanta kuma ina jin da abun da zan faɗa kuma na kai ni ƙoƙari in na kwatanta magana da shi. Na suna yaren da na fi so in koya fiye da kowane.

Haya da inda ruwa yake zuwa nakan samu waje na fake ko a daki ko a wani waje na daban na musamman domin bana son yayinda aji ruwa ya zubar min a kai. Dan idan har ruwa ya dake ni ko ya zubo min yakan sa ni mura sosai. Sakamakon haka nake ƙoƙarin ƙauracewa haka.

Gaskiya ban cika damuwa da in kalli inuwa ta ba, saboda ba na ma kula sosai. Ba zan manta ba dai lokacin da muke da yara, idan wata ya yi nisa da daddare mu kan kalli inuwan mu, mu dinga wasa idan muna wasa da abokan mu, amma yanzu bana yi.

A'a bana ne rera waƙa lokacin wanka domin ina gabe ma kamata mu da ya al'adunmu yayinda ka kebandake ba maka dinga surutai. Ba shi da kyau saboda haka bana ma kana ma falle in rera waƙa yayinda nake wanka ko ina yin wanka na ne ina gama na fito.

Eh muna sa unifom a wurin aiki saboda aikinmu na workshop ne. Idan ba ka canza kayanka ba ka sa unifom, so za ka iya lalata kayanka. To kuma kullum kana cikin ɓata kayanka kenan. So amma da ka canza da yunifom, kullum yunifom ɗin ne zai ɓaci in yayi da to ko ya lalace da ka wanke shi. Tabbas muna sa yunifom.

Hadin matsalolin da suka taso min yayin gudanar da aiki ko na samun saɓani da kwastoma ko kuma na samun gamsuwa da aikin da nake naka magance su ne ta tattaunawa da abokan aiki domin shawarwari da kuma yin abin da ya dace.

Eh tabbas ina iya dafa abinci da kaina amma wasu daga cikin kalar abincin ba kowane iri ba. Nakan iya dafa jollof rice, nakan iya dafa doya, nakan iya dafa shinkafa, akinda wake, nakan iya yin ɗan wake, nakan iya dafa shayi da sauran dai abubuwan abinci. Wanda ba masu wahala yi ba.

Eh, yadda nake taimakawa mutane, ina kan taimakawa buƙata. Masamman taimako akan harkar karatu ko taimako akan harkar abinci. Idan na fuskanci kana da buƙata ko da ba ka zo ka tambayen ba, musamman ta abinci, zan iya ba ka ko in siya ma domun in fitar da kai daka yinwa. Ta haka nake iya taimakawa mutane.

Eh, da inda aka gayyace na wani abu na kan ƙoƙari in je da wuri, saboda zuwa da wuri yana da mahimmanci kuma yana nuna mahimmancin yadda ka ɗauki abun da aka gayyace ka. Shi yasa inda an gayyace ni ko an gaya mun taro na kan yi ƙoƙari na je akan lokaci.

Idan na tashi da farko da safe, na farka zan yi addu'o'i, sannan na tashi na je na yi alwala, na je masallaci na yi sallah, in na dawo na yi addu'o'i, in gari ya kara haske in je in yi wanka, ina fito in yi karya, in yi breakfast, daga nan kuma sai in shirin tafiya wajen aiki.

Eh ina karya yana haɗaka wire to tan musamman na virus da ke iya kamuwa. Ina yin scanning in dasa ina da form manager wanda yake iya detecting wannan abubuwa. Ina da lokaci ina da lokaci, ina scanning kuma na kan ƙone cache cache da kuma junk na kan wire domin barin sa ya kan iya hadasa ma, a su iya lalata ma file file da abubuwan da ke cikin waya.

Eh ina sharewa sau biyu zuwa uku amma idan yanayi ya zama tu irin wannan ne na sanyi lokacin ƙura so na kan sharewa ba iyaka. Kuma zaka iya sharewa yanzu da ka je ka dawo kuma zaka iya sake ganin ƙura dole zaka sake sharewa. Yanayi na ƙura irin wannan na kan sharewa ba iyaka ma lokaci-lokaci.

Eh, nakan daidaita aikina a based on time, daidai da lokaci. Ina da lokacin fitowa fara aiki, ina da kuma lokacin tashi domin samun dama aikata wasu ayyukan da suka shafi rayuwa biyu a cigaba ɗaya akan aiki kake ko da yaushe. Kaima kana da naka uzirin, kana da naka iyalin, kana da naka ƴan uwa wanda kana so ka je ka zauna da su ka shiga al'amuran rayuwarsu ka ziyarce su. Saboda haka bana fara aiki sai lokacin da nake farawa kuma idan lokacin tashi nayi nakan tashi da haka nake daidaita yanayin aiki da rayuwa ta.

Eh, a'a itace ina son mangwaro sosai da sosai. Sannan ina son guava. Ita ma ina ta'ammali sosai da ita. Sannan ina shan lemo. Shima lemo ina shan shi kullum saboda yadda yake gyara ciki. Kuma yana maganin ya cushewa ciki.

Ina cin abinci a wurin aikina. Nakan aika wajen rastorin masu abinci a sayomun. Wani lokacin kuma ina debana sha'awa a nan nakan aiko gida a ansa. Domin in zauna in ci a wajen aikina.

Eh, nakan riƙe riga a aljihu na wani lokaci, musamman idan irin lokacin sanyi. Nakan sa hannayena a ciki da dunƙule na riƙe. Hakan yana bani annashuwa da daɗi da kuma jin ɗumin jikina sosai.

Abincin gargajiya da na fi so ina son ɗanwake sannan ina son kuma dambu. Wannan abincin ina son su sosai da su sannan akwai wake da gero da ake dafawa shima yana da daɗi, yana da matukar daɗi a cin abincin gargajiya da na ke so.

A ba iyaka gaskiya bana wasa da sakonni yayin gudanar da aiki. Da na ji wayana ya yi kara alaman shigowar sakonni na kan tsaya da aiki domin in duba an gani. Saboda wani lokacin wannan saƙonin ni suma abokan gudanarwa aikin ka ne yayin da kake gudanar da aiki. Saboda haka yana da kyau da kira da saƙo da kaji suka tsaya ka duba.

A'a ban iya ɗinka tufafi ba sai dai na siya na bayar a ɗinka mun. Lawal ɗinka tufafi dole sai ka koya, sai ka zauna an nuna mai yadda ake yanka, yadda ake taka take, yadda ake fidda komai za ka iya. Ba abu bane wanda zaka so shi kama cin abinci a lokaci guda kace zaka yi ka yi. Shi ma yana buƙatar bada lokacin ka wajen koyo sannan ka iya. Ni kuma ban iya ba gaskiya.

Eh ina da mashin da nake ɗan zirga-zirga da shi, yadda nake ina taso daga aiki na kanɗan tsawa a wajen abokan mu na ɗan zona muɗan sha shayi ko kofi. Hakana inna taso don taho gida na tsaya ɗan sai a kayikin da za muyi kari da safe, da aka nanko sai in ƙara so zuwa jira a kan babur dina.

Gaskiya nafi son ta'ammali da tufafin auduga domin tufafin auduga sun fi daɗi kuma ko da lokacin zafi ne ba su damun ka sosai kamar yadda siliki za su dame ka. Sannan kuma in ka zo wanki sun fi daɗin wanki. Suma sai sa na fi amfani da na auduga.

Eh ina koyan fasaha sabo ne. Duk yayin da naga wani abu ya fito sabo na fasaha nakan dage matuƙa sosai ga waɗanda suka san abun domin koyi yadda ake amfani da shi. Bana jira in ce wasu abin ya cika gari sannan zan koyi. Da zarar naga wani sabon fasaha na yadda ake wani abu nakan bibiye shi domin ganin yadda yake da kuma yadda yake aiki. Dan na tabbatar bai da cutarwa a gareni da kuma yanayin aikina nakan dage da koyon sa. Kuma sai na tabbatar da na iya na koya.

Ah launi idanu na normal ne kam yadda launin ido yake fari da baƙin ƙwayan ido, inda na biyu da ja biyu da wani kalan launi na daban yadda normal idanuwa suke haka nawa suke kuma alhamdulillah ido na beye da wani matsala ciwo ko yayi ja ko yayi wani canza kalan launi ko wani abu.

Eh, daki ina da nafi so ina san noma fuma daki mai cike da rumfa, wanda akwai falo bayan falo kuma se kuma uwar daki na ciki da to nafi son irin iwannan yanayin tsarin a daki.

Eh tabbas ina amfani da kunna waya Bluetooth dina, musamman idan ina da meeting online ko kuma idan ina da wani abu mai mahimmanci da nake buƙatar saurari na kan yi amfani da shi in sa shi a kunne domin fuskantar abin yadda ya kamata da sauraron shi cikin natsuwa.

Eh gaskiya ni ina da ɗan kwaɗayi, ina ɗan san kayan, ah, ciye ciye. Wani lokacin nakan ɗan so in samu shawarma haka in ci. Wani lokacin kuma irin su kantu haka gyada, irin haka su yalo da sauransu duk suna cikin daga abubuwan da nake ci. Ni babu wani abu da nake gudu a kayan ciye ciye gaskiya, kusan ina cin komai.

Ni abin da nake jin tsoro a cikin rayuwa shine yau in butilce wa wanda ya yi min halarci a rayuwa, yau ace gashi ka kwatanta mu ka so ne, ka taimakeni a rayuwa ni kuma in zo kawai hakanan ba da wani dalili abu na son rai dakai ba. In juya ma baya in ƙi ka. To wannan abu ne mafi tsoron abin da nake tsoro a rayuwa na, ace anmun ko wani yamun.

Eh bani da buƙatar gashi ya taru sosai a jikina. Da zarar na ga ya yawa na kan je amin shaving na fuska ne, na kai nema kuma shima ana rage mun tsayinsa. Hakan yana bani annushuwa da jin daɗin jikina. Bana fadi gashi ya taru da a jikina.

Tabbas kusan a workshop dina in ka zo da yara na kusa raba ayyukan naki, da kwastoma yazo ba a bari wanda yake available baya aiki akan ba shi aikin domin ya yi gudanar da shi. Wannan shi ne tsarin ayyukan da muke yi.

Tsarin zubar da shara mu idan muka yi mana zuba shi a cikin wajen da aka samar don zuba shara, kuma masu zuwa su ɗauka gida inda su ke kaiwa inda gwamnati ta da nadaddan aje a zubar. Saboda haka muke mana tara shi a wani waje a nan gidan mu sannan masu ɗauka su je su zubar sukan je su ɗauka.

A ne ƙwai gaskiya na fi son a soya mashi, in sa mashi da slide na yanka buredi biyu ko uku in ci shi ko kuma a dafa mashi a zuba ma a cikin shinkafa da wake in zan ci abinci. Wannan hanya biyu shi na fi so a sarrafa min ƙwai.

Eh tabas su na son karanta littattafan musamman littafin da ya ƙunshi ilimi ne za a koya musamman ilimin da ya shafi harkar teknoloji da tsauran su. Ina son karanta su domin ƙara samun ilimi yadda ya kamata.

Ina cin abincin rana daga karfe daya zuwa karfe biyu. A wannan tsakanin nake cin abincin rana, tinda bana karya sai kamar karfe sha daya zuwa sha daya da rabi. To dai inda na karya kuma ban jinyewa zuwa karfe biyu haka, sannan nake cin abinci rana.

Ina iya yin tsaki amma ban cika yi ba saboda bana ganin shi a ɗabi'a mai kyau kar ka dinga yin zaki musamman ga yar mutanen da kasan sun girma ka ko kuma suke sa'anni a wurinka yadda ba na so a yi min zaki haka nima ban cika yin shi ba.

Eh muna yin taro sau ɗaya a mako duk ranar Litinin. Mukan gabatar da abubuwan da suka gudana da kuma aka tattuna a ESCO meeting sai kuma muje a General meeting. So biyu kenan muke akwai ESCO wanda ba kowa da kowa bane manyan masu muƙamai su ne suke zama akwai kuma na General meeting.

Muna jagorantar mutane ne dai dai gwargwado, yadda tsarin shugabancin yake na gudanarwa da jagorantar al'umma sannan kuma ba ma bari a sarrai wani abu na son zuciya shiga tsakani da abin da za mu makamboɗe shi a buɗe da yadda tsarakan yake. Hakan ne ke ƙara mana ƙarfin gwiya da kuma soyayya ga waɗanda muke jagoranta.